A ƙuliƙuli da alewa, kaya ne wanda kusan duk yaro da yayi yaranta a yana cin shi musamman ma alewa. Kasancewar ta mai zaƙi, gurin sha wa yaro yana son abu mai zaƙi a.

Musamman inda basu da tituna masu kyau sukan zama damuwa ga al umma a inda hanyoyi sukan caɓe, abin hawa yakan akan wahala, wasu ma ya kafe ya maƙale, tawahalan cirowa, a sannan masu fiya ƙafa suma haka ba su sha ba. A mota na iya wuce ta fallatsa masu ruwa, a ko kuma su da kansu su faɗa rami inda ruwa ya taru.

A'a ina cajin wayata a ko da yaushe. Ah a'a indai ina buƙatan caji. A'a musamman in yayi ƙasa. A'a amma lokacin da nafi a cajin waya shine a daddare. Yayin da zan kwanta bacci nakan jona ta caji a ta cika.

Idan ba wuta a gida, a gida yakan zama damuwa. Abubuwa da yawa da za ka aiwatar suna da wuyan aiwatuwa musamman daga, a.

Ina wanke kayayyaki musamman lokacin wuken kuma na kampara wankin nan da safi, da sanyin safiya. Dalili ko shine in ka fara da sassafe kafin rana ta fito zaka yi aiki mai yawa mai tsawo ba tare da rana ta fito ta jigata ka ba.

Hausa ta shiga harsuna da dama, ah, musamman harshen Fulatanci. Inda zaka samu bafulatani, yana da wuya ya maka fulatanci na minti ɗaya, ba tareda ya sa wata kalma ta hausa ba sannan Hausa ta shiga yaruka ƙanana kamarsu, ah, Inyamuranci, tana maganan wahala wanda kalman ce ta Hausa. Ah, igalanci, Yarabanci da duka wa'inan ƙasashe.

Wanda ya zo guri a karo na farko shine, ah, ya zamana, ah, kar ya riƙa yawo, ah, yanda yake so, ah, kar ya riƙa, ah, riƙa yin ɗari, ah, kar ya riƙa nesa da gida, ah, sannan kuma duk inda zaije ya samu ɗan gari wanda zai tafi da shi, ah, matsin jagora a gare shi. Ya nusassheshi, in da ya kamata ya je ya nusassheshi da in da ya kamata na zai je ba.

Eh, samun waya tun suna ƙanana, abu na ne, abune mai kyau. Sai dai ah a san irin abubuwan da za'a sa musu a cikin wayoyin. Sannan a riƙa monitoring ɗin su akan abun da suke aikatawa a cikin wannan wayoyin. Kar a basu ita a bar su kai tsaye, suna shiga duk inda suke da buƙata.

Bukukuwan aure suna sauyawa matuƙa, inda aka watsar da al'ada da yawa daga ciki. A ka ɗauki wasu al'aduna daban aka cusa a cikinsu inda zaka ga yawanci unguwar ɗauka al'adu namu ta namu ce, ana muke kalle abuna abune ko ƙuri'n sa kaya da sauran su.

Kayan ci shi da ci shi, da nafi so shine, kayan kwamalashe, kaya na zaƙi, da kuma masu ɗauke gishiri, masu ɗauke da ɗan gishiri a cikin su. Irin su ne kaya na ci, ci, ci, ci da nafi so.

Raɗin suna taron ne wanda ake yi don sanya wa yaro suna bayan an ƙwara bakwai bayan haifan shi. A wannan taron suna, akan gayyace yan uwa abokan arziki, a ci a sha, wasu gurare ma har a yi nishaɗi ta bangaren raye-raye da ƙira.

Muna kallon masu barkwanci kala kala a intanet da suke nisha-nisha-nishe'antawa da kuma faɗakarwa. Kuma su maha, a wa'yanda ya shahara matuƙa kuma harkokin shi akwai faɗakarwa da kuma ilmantarwa ciki.

Ina kula da tashi a, musamman namiji. Na gurin wanke shi yayin da yi wanka, na fito ya taje shi, sa mai mai. Sannan in zamana gashi yayi yawa, yayi tsawo da yawa. Ni kanje gun mai aski, yaa rage, an rage min shi. Wani ma a, ƙwalƙwale min shi gaba ɗaya.

Abin da yake haɗa ƙauye da birni, ah, shine, ah, titi. Da zaran an samu titi mai kyau, to zai, zai tabbatar da, ah, haɗa ƙauye da, da birni. A lokacin da ya zamana babu hanya, to birni yana nesa da ƙauye, sannan kuma ƙauye yana nesa da birni, don baƙowa zai, iya, jure kwaramniyar hanya ba na zuwa da kahahuwa.

Matuƙa ahh sanda iyo abu ne wanda yake dakyau mutun ya koye shi yanada cikin hanyoyin na ƙara kanka za a iya samun damuwa wani hali da muna da buƙatan, shiga ruwa ko a ci suwaye.

Daka gida kusan sau biyu ko sau uku a rana. Sabon tashi za a tsaftace ko'ina share a wanwanke duk wanda ya kamata a wanke da sauran su, sannan zuwa rana bayan an ɗan yara sun yi wasannin an ɗan an ci abinci da sauran su za'a ƙara tsabtacewa za'a wanke kwanuka da sauran su sannan dare ma haka an ci abincin dare za'a gyagygyara ko ina a tsabtace ya zamana an kwanta da ko ina a cikin da'irar. Tsafta da sauran su.

Zama kusan tsohon yayi, inda akwai abubuwa masu sauƙi da za ka amfani da su wanda ba tare da Bluetooth ba; Ta ɓangaren tura files akwai su irin su xenda, da dai sauran su wanda za kayi amfani da su. Kuma sumfi sauri, sumfi ɗauka abu mai nauyi lokaci kankani.

Ziyarata zamani ta banbanta, rawar gargajiya rawa ne wanda yake da nishaɗi da kuma banɗakarwa a cikinsa. Amma na gargajiya na zamani ba abun da ya fasa illa, rashin kunya, fisaranci da rashin tarbiyya.